Sau nawa kake rubuta rahoto? To ka san mu a yanayin aikinmu idan ka je ka yi aiki ka taso, to kafin ka taso za ka yi ta tambaya me ya faru a wurin. Saboda aikinmu aikin kwana kwana ne, aikin kashe gobara. To dole ka tattambaya rahoto. Za ka tambaya me ya faru gidan waye, gidaje nawa ne a wurin, idan Estate ne. Kamar a sarar nawa aka yi, me ya faru mai sunan me gidan duk irin waɗannan tambayoyin sai ka yi su. To bayan ka yi waɗannan tambayoyin gaba ɗaya, to sannan kuma sai ka yi tambaya. Sannan kuma idan ka dawo sai ka zauna, sai kayi zaman rubuta rahoto. To rahoto kana rubuta guda biyu ne. Na farko za ka rubuta rahoto naka na kai abin da ka gani. Sai nan na yi rahoto na biyu kuma za ka sake rubutawa shi kuma za ka ajiye ma ofis. Idan oga ya zo zai gani, to bayan ya gani shi ma kuma to rahotan za'a sake yin kalan shi, sai a tura ma gaba. To kaga wannan shine tsarin yanayin wurin aikinmu. Toh banda dai rubuta rahoto shi dama ka san saboda a samu abin da ake so ne ka gane. Saboda sai haka ka ga ana rubuta rahoton mu sau biyu kenan. Sannan kuma bayan ka koma kafin ma ka rubuta rahoto sai ka yi bada rahoto na biyu, da baki. Saboda za a tambaye ka, ya ka je ka ga yanayin halin da gobarar ake ciki. To in ka je za ka mai bayani da baki, da ka je ka tarar wutar ta kai zuwa kaza, kai kuma da ka je ka zauna ka fara kaza, ka yi kaza, kun yi kaza ga yadda kuka shawo kan gobarar kuka kashe wuta. To duka waɗannan su ne abubuwan tsare tsaren da ake yi. To ka gan a taƙaice, dai mu za ka bada rahoto kala uku kenan. Za ka bada na baki sau ɗaya, sannan za ka bada na rubutu sau biyu. To wannan shi ne tsarin rubuta rahoto a aikinmu. Saboda aikinmu ba'a son kuskure, ba'a son kuskure, ba'a bi a hankali, ba'a lallaɓu, ba kuma a ɓata lokaci. Wannan shi ne rubuta rahoton da muke yi a wurin aiki gaskiya. Saboda ka san ita rahoto abin da ya sa su ke rubuta rahoto, bayan lokaci su manya manyan wurin aikinmu suna zama a karan kansu sai a duba a gani. Wannan shekarar an samu, wannan shekarar an samu matsalyolin gobara sau kaza kenan. An samu ga kuma gobarar a cikin kala kaza, kashi kaza, kashi sai a ce misali kashi hamsin. Wutan NEPA ne ya ta jawo. A kashi talatin wutan jinɗumi ne ya kawo duk irin waɗannan sai a gane. To mene ne ya fi kawo matsala a goba, a wutan gobara? Ka gane? Sai a cewa to mene ne ya fi kawo matsala a wutan gobara? To haka ake a gane. Haka ake a gane ita matsalar wutan NEPA kenan, wuta kenan. To amfanin rubuta rahoton kenan. Sannan kuma na biyu idan tafiya ta yi tafiya, idan gwamnati ta ga dama tana da hali, ta kan ɗan ragame wa mutane zafun raɗaɗin abin da suke ji na asara. Amma wannan ba ko da yaushe bane sai in gwamnati ta ga tana da hali ko kuma kana da uwa a gindin murhu. To waɗannan dai duka su ne dalilan rubuta rahoton mu. Saboda da karshe, karshen shekara ana zama a fitar da dalilai gaba ɗaya da abubuwa dai haka. Waɗannan su ne dalilan rubuta rahoto da sauran su gaskiya. To dan haka mu rahoto muna rubutawa sau biyu a ƙasa, sau biyu a rubuce sannan kuma sau ɗaya a baki, sau ɗaya a baki. To saboda ka san yanayin aikin namu ba'a wasa ba kuma a son kuskure, ba'a kuskure ba kuma a ɓata lokaci. Duk abin da ya kamata in ka ji shi za ka yi. Kuma mu aikinmu in ka je ba ka tambaya me ya faru har sai ka gama kashe gobara, kawai kana zuwa aiki za ka fara. Ka na zuwa kawai aiki za ka fara. Da ka je kun ga gobarar aiki za ku fara kuma sannan mu ana kiran ku a waya ba ka jiran wata wata wata kawai za ku tashi motane. Saboda dama aƙa'idar aikin a ko da yaushe akwai wanda shi da kayan shi da kuma yana kan mota kawai kuna jiran tsammanin kira ne duk da cewa kuma ba a fatan a kira ɗan. Kuma ba a ɗaukan, ba a ɗaukan kuskure ace wai za'a jira. Ba a ɗaukan sauƙai a cewa za a jira. A'a mu ko da yaushe ya kamata dama a kana jira ne. Haka yake tsarin aikin mu yake.

Wane irin jaka kake kai? To ka san ita in ka ce wane irin jaka kake kai to ko jaka ne ko jaka. To idan dai jaka ne to zan fahimce ka amma idan jaka ne wallahi ban gane tambayar naka ba. Saboda ita jaka ai na san ɗaukan jaka ake yi ba hawanta ake yi ba ko ba haka ba ne? Shi yasa dole in tambaye ka ban fahimci me kake nufi kai tsaye ba. Idan ka ce wane irin jaka nake kai ka ga zan tsaya na yi tambaya ke nan to ita jaka hawanta ake yi ai na ga jaka ita ba hawanta ake yi ba. Ita jaka ɗaukanta ake yi ko ka ɗauka ko ka akwai ƙanana wanda za ka yi sagala su a wuya akwai wace kuma za ka ɗauke ta akwai wani irin jakan da ake sagala ta a baya akwai wanda ake ɗauka. To in dai kalan jakar da nake zuwa makaranta ne to kalan jaka na kalan ruwan ƙasa ne gaskiya ita ce kalan launin jakan da nake amfani da ita yanzu. Duk da cewa na gama makaranta to amma ban daina amfani da irin wannan jakan ba saboda za ka ga akwai ɗan tafiyan da za ka yi za ka ɗan zuba kayan ka ba masu yawa a ciki ba. To waɗannan su ne kalolin ja kalan jakan da nake yi amfani da ita nake aiwatarwa ko ba haka ba ne? To ban da wannan kuma akwai kalan jaka yanzu wacce za ka ga ita kuma muna sagala ta a kwankwaso ne wannan ita ta shiga kasuwa sai kuɗi muke zubawa a ciki. Ita za ka sagalo ta ne a kwankwaso. To ita kuma ina da kala ina da launin baƙi to ita ma haka ne. Idan kuma kana maganan jaka ne gaskiya ne ka ga ja jaka ni tun da nake sau biyu na taɓa hawa jaka gaskiya. Ita ma kuma lokacin na ƙarami ne akwai wani da yake zuwa a gidan maman mu ɗan uwan mu ne yake zuwa wurin maman mu. To baban su yana da jaka a lokacin idan ya hau ya taho ya taho yana zuwa zai bar jakkan shi a ƙofar gida sai shiga wurin maman mu su yi ta hira. To a wannan lokutan akwai lokacin da in zai shiga idan ina waje shi kuma zai ɗaura ni a kai sai a ci gaba da tafiya. Sai ya ɗaura ni a kai ya je su yi ta abubuwan da suke yi. To akwai lokacin da na ɗauki sanda bayan ya ɗaura ne jakin yana tafiya jakan tana tafiya tana ta abubuwa na dake shi. Walahi ya fara mun tusu yana tsalle yana tusu yana tsalle har sai da ya rikito ni na faɗo. Ka gane? To shi ne dai. Amma jaka ina da launi ɗaya ne biyu ne ina da launin ruwan ƙasa ina da launin baƙi. Sannan kuma ita jaka ina da na zuba kaya. Ita kuma wannan launin ruwan ƙasa ne amma mai duhu. Ita kuma wannan gaskiya ta dai dan ta fi ƙarfin shekara biyar ita nake amfani in dai wannan ne. To waɗannan shine a takaitaccen bayani da zan maka gama da ko jaka kake nufi ko jaka saboda ban san wanne ne daga ciki kake nufi gaba ɗaya ba ko ba haka ba ne. Amma dai na san wannan dai bayanin da dai ya wadatar ko ma wanne ne daga ciki kake nufi jaka ne ko jaka nake kai. To ka ga na tabbata dai bayani ya kamata a ci ya haɗu a ce ka tunda tambayan bai fita ba. Na yi ta gani tambayan na ita ƙoƙarin wucewa. To amma naga tambayan tana ta dawowa wani irin jaka ne jaka kake kai. Ka gane? To shi ne dai nace bari in gyara amma kuma cikin Hausa mu cikakke a matsayin mu na Hausa ba cewa wani irin jaka kake kai. Sai da ce za ka gyara ka ce wane irin jaka ne ka gane za ka ƙare da za ka ƙara da ne wane irin jaka ne kake kai. To shi ne tambayan za ta fi fita ka gane?